Assalamualaikum warahmatullahi. Barkan ku du, war haka, barkan ku da gida, barkan ku da aiki. Yaya Monday ya aƙa ji da ayyuka? A gaskiya shi ƙarshen mako kowane ma'aikaci yana murna in aka ce ƙarshen mako ta kusa. Saboda a ƙarshen mako shi ne ba aiki zai samu ya huta. Du wani abubuwan da ya uzurin shi zai yi. Wani zai kai ziyara, wani zai yi bacci, wani zai yi ayyukansa na gida, wani zai leƙa wajen sana'ansa. Personal hustle nashi da yake yi. Wanki ma zai yi. Wasu kuma still ba abun da suke yi. But amma ni a ƙarshen mako in na zo to zan ji hankalina aƙwance ko da na je ofis dai na san ba me zuwa ne ma na ba su students sai dai ko in yi aiki. Amma mafi yawanci akasari gaskiya ina zaune a gida ina bacci sosai in ci abinci in tashi ko in zan yi wanki in yi wanki ko kuma in zan kai wankin kaya na in kai wankin kaya na. To amsga kai bana komai ƙarshen mako kawai ina zama ne in huta ba abun da nake yi. Kaman cikin gari haka, in ɗan jejje haka in mutum kamar ya kama ya je kasuwa ko kuma ya je gidan maƙwabta ko kuma gidan ƴan uwa haka. Mafi akasari na fi zama a gida. Nakan share ɗakina ko kuma in ɗebo ruwa, in yi girki, in goggoge wunduna, mu zauna mu yi ta hira da jama'a unguwa. A gaskiya kullum ƙarshen weekend ya fi daɗi agun ma'aikata amma kuma ga mutanen yan kasuwa su fa duk ɗaya ne da ace weekend da kuma ba weekend ɗin ba. Su ba wani bambanci a wajensu a ko da yaushe.

Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'a, kaman lokacin sanyi ina wanka da yamma ne. In kuma yanayi ya canja zuwa lokacin zafi, ina wanka da safe da kuma da yamma ko kuma da daddare in na zo kwanciya. Shi ko yaushe wanka yana da kyau kuma in ka yi wanka za ka ji atake. Sai dai ba na iya kwanciya kullum dai sai na yi wanka. In ban yi da daddare ba, zan yi da safe. Toh kuma in ban yi hakan ba gaskiya ba zan iya bacci ba ko na kwanta. Zan yi ta juyawa ne har na farka. Bani da sukuni.

Salamu 'alaikum wa rahmatullahi. Eh, ina da WiFi a gida amma na mata na ne ta saya. Sannan maƙwabcina ma yana da shi. Misali haka duk daƙin unguwar Musan kuwa yana da WiFi, inda akwai datan da ake amfani da shi, wanda shi datan sai da WiFi yake amfani. In ba WiFi, datan ba zai yi ba. Kuma da WiFi ya fi ƙarfi. Dan kar ka kunna mutum, in aka kunna guda ɗaya, mutane da yawa za su yi connecting. Kuma shi wayar in kana amfani da WiFi to charging wayar da aka gaya ya fi jimawa akan in kana amfani da mobile data. Gaskiya amfani da WiFi akwai alfanu. Da ko da a gida da ofis duka ina amfani da WiFi sosai da sosai. Kuma kowane ofis yanzu suna da WiFi. Kawai kana zuwa za a baka password ne da username ka yi connecting, ka fara browsing. Kuma WiFi nasu yana da ƙarfi. Yafi datan da muke siya a waya ƙarfi. Kuma duba da yanayin tsadar rayuwa. Yanzu datan ba kaman da ba. Datan yana da tsada sannan kuma bashi da ƙarfi. Kana so sau tari kana so ka buɗe abu sai ka ga ba ya yi. Kuma yana baka wahala wanda a gaskiya bai kamata ba. Ya kamata ace abun yayi shaf shaf amma in WiFi ne baka da tattama baka da damuwa. Yanzun nan zai yi shaf shaf. Kuma WiFi muna da shi kala kala. Akwai ƙarami Mi-Fi na Airtel, akwai Rota. Sannan kuma ɗin ƙara muna da Starlink. Sannan kuma akwai bandwidth na NTM, babban ke nan. Wanda shi duk nau'in abu, duk yawan da kukayi, yana tafiya shaf shaf. Ba ya ɓata lokaci kaman ƙaramin WiFi. Allah ya samu dace.

Assalamu alaikum wa rahmatullah. A gaskiya ina son turare kullum kuma turarena yana da daɗi. Shi turare abun so ne kuma abu mai kyau ne, yana da kyau. Ace shi kawo ya mutu kullum a kowane ƙarshen daɗa ana ji a jikinka, inda ko cikin mutane ka shiga ba za a raina ka ba. Za a san kai ba ƙazami ba ne, kana wanka ka sa turare, ka fito fes fes ba ka da damuwa. Kuma turaren ba wani tsada ba yake da shi, ba dan da kuɗin ɗan ƙalilar za ka saya. Amma sai ka kare mutuncinka, ka kankoro wa kanka mutunci a cikin al'umma. Shi yawo ba turare ka ji mutum abin ne suka cikin mutane yana tsami ko kuma in rana ta da ke shi yana zufa yana tashi. Wannan duk ba shi da daɗi, za ka cutar da mutane amma in ka daure kaɗan sa za ka ɗan yi wanka, ka wanke kayanka ka ɗan sa turare, toh duk inda ka shiga ba za a iya, ba za a iya kyamace ka ba. In ka zo waje ba za ka ga mutane suna kaucewa suna guduwa ana ƙoƙarin rabuwa da kai ba. Saboda ka kare mutuncinka, ka kare kan ka kuma ya san kai ba ƙazami ba ne.

Assalamualaikum warahmatullahi. Hai shi rufe baki a lokacin hamma ya zama wajibi a kan kowane musulmi, tun da shi annabi mu ya koyar. Haka ake cewa in ba ka rufe baki, ka buɗe baki ka yi hamma, shaiɗan zai sa maka hannu a baki. To kuma ka ga tun mun yara ake faɗa wannan, ai ka ga abin bai dace ba. To shi a ko yaushe duk abin da ka gani in musulmi ya yi akwai tsari. Akwai yanda ake yi tun da addininmu har yanda za a yi kashi ma bai bar mu ba. Sai da ya gaya mana akwai yanda, akwai ladabin da za mu yi balle kuma hamma. To, ya rufe baki wajen yin hamma abu ne da musulunci, ɗabi'a musulunci ya koyar da mu. Wanda za ka ga ko da yara ne in suna hamma, za ka ga ana sa hannu da wuri a rufe musu bakin. To ko babban mutum ne shi ma in ya yi hamma ana runatadda shi, sai ka ga wani ya kai hannun shi yana kolarin rufe mai baki. Sannan kuma, shi kan shi sa hannun ma akwai yanda aka koyar da mu ba kowane hannu za mu sa ba. Like in hannun dama ne shi za ka iya sawa hannun ta gaba, ko ta baya, ka rufe bakinka yayin hamma. In kuma maybe hannun daman ka ba shi da kyau ko kuma ka nauna abun da shi, sai hannun hagu. To shi hannun hagu kuma in ka tashi rufe baki da shi, to shi ta bayan hannu ake rufe baki da shi. Ba ta gaban hannun ba, ba ta takin hannun ba. Gaka tsarin addininmu yana da ɗaɗi komai an karantar da mu ba karazube muke abu ba. Alhamdulillah, Allah ni'imatul Islam. Ya Allah mun gode maka da ka yi mu a matsayin musulmai. Ya Allah mun gode maka da ka yi mu a matsayin musulmai. Ya Allah mun gode maka da ka yi mu a matsayin musulmai. Ya Allah, ka kashe mu lokacin ka na cikin farin ciki da mu. Ya Allah, ka bamu ikon cikawa da imani. Allah ka sa mu cika da kalman shahada. Ya Allah ka bamu ikon tuba kafin mutuwa. Allah ka bamu ikon tuba kafin mutuwa. Ya Allah ka bamu ikon tuba kafin mutuwa.

Assalamu alaikum rahmatullahi. Don saƙonni, ina amfani da WhatsApp ne akoda yaushe wajen tura saƙonni. Sannan kuma wani lokaci muna amfani da Facebook Messenger ko kuma ga mutanen da ba su masu ƙaramin waya, wanda ba su da babban waya ko kuma wanda su manyan mutane ne, in ka tura musu abu a WhatsApp ba zai yi su duba ba, to muna amfani da shi kuma text message mu tura musu saƙonni. Amma ninety nine percent gaskiya da WhatsApp muke amfani wajen tura saƙo, wanda shi ya fi sauƙi kuma kusan kowa na yi. Sannan kuma ba charges, kawai da data yake amfani. Kam, ba kamar text message ba da ko wani saƙo da in ka tura sai an ɗauki naira shida. Wani saƙon ma ka tura ya je bai je ba, ba ka da guarantee. Amma in WhatsApp ne yana shiga, za ka ga ya shiga. In wanda ya yi ƙarɓan wasu saƙon in ya buɗe.

Assalamualaikum warahmatullah. Ashe kayan aiki a kowane irin aiki ya danganta. Yanzu kaman in zaka yi girki, a kayan aiki kana bukatan gas, kana bukatan tukunya, kana bukatan ruwa, kana bukatan robobi, kana bukatan wuƙa da zaka sarrafa abincin da zaka ɗora ka yi girki. In wanki za ka yi, kana bukatan bokiti da ruwa da sabulu ko omo da kuma wajen zama da shi wajen shanya. In guga zakai, kana bukatar wuta, kana bukatar dutsen guga, kana bukatar shinfiɗun guga kamar tabarma da kuma abu mai laushi da kaza shinfiɗa sannan kana bukatar ruwa da zaka dinga fesawa kayan. In aikin ofis ne, kana bukatan takardu, kana bukatan file-file, kana bukatan cabinet, kana bukatan kwamfiyuta, kana bukatan printer da photocopy da har scanner da stapler. Duk abunda ya shafi office use duk kana bukata. In kuma kai makaniki ne a wajen aikinka, kana bukatan sufanu da sukudireba da flaya da sauransu da kuma kwamfiyutan testing. In kai kafinta ne, kana bukatan kayan aiki kaman guduma, ƙusa, tef da dai sauransu. In kai mai walda ne, kana bukatan injin walda, tsinkan walda, gilas da kaya na musamman da zaka sa domin ka yi walda dashi da kuma safety boot. In kai injiniya ne, kana bukatan fensir, biro, takadda da tef da safe-- da helmet da safety boot wanda zaka ina zuwa kana dudduba kaya, kana duba ƙarfin gini ko kuma na ƙarfin aikin da akayi da sauransu. Kowane aiki ya danganta da abin da yake bukata wajen yin shi wani yana bukatar simple abu wani kuma abu yana buqatar abu sosai wanda sai me tsada.

Assalamualaikum warahmatullah. Kira aiki, gaskiya ina karban kira aiki kam. Nan aƙalla yau na karɓi kira yafi sau ashirin a aiki. Tun da safe, kira nema ya tashi tun da safe ƙarfe bakwai kuma duka saboda aiki ne. Har ta, har na dawo gida, da daren nan ma na karɓi kira daga wajen aiki. Sun kira wajen aiki akoyaushe. Wayar mu abude yake sakamakon muna karɓan ƙorafai. Da ko ta ina da dama, daga gurin ƴan'uwan mu, daga su kansu ɗalibai da muke musu aikin, muna karɓan ƙorafai ƙorafi da ko wane lokaci. Wannan da shi ne wannan muke aiki ko wadande dalilin ɗaukan mu aikin kenan saboda mu biya musu bukatun su. To, shine primary terms of abun nan. Sometimes mun fi so a kira mu ma akan mutum yazo. Wani abun a waya zaka iya gama ma ba sai mutum ya zo ba.

Assalamu'alaikum warahmatullah. A gaskiya in lugo mu abinci ya rage muna bawa almajirai. A koyaushe almajirai suna zuwa suyi bara ko kama da safe ko da rana ko da yamma da daddare. Amma katade sun fi yawan zuwa da yamma da dare sakakon su marubujin suna wajen karatu ko wajen ayyukansu da rana to da daddare suke baran. Ko kafin nan abincin ko da safe ne ko da rana ka haɗa shi in ya saura su zaka ba wa in kuma ka cinye shi kenan.

Assalamu alaykum wa rahmatullah. Shi a koyaushe pencil yawanci na yara ne. Alƙalami shi kuma in ka ce word ɗin alƙalami shi kuma abin da ake rubutun allo da shi da tawada ya bambanta. Tsaya ka ce biro ne yawance shi ake amfani da shi amma alƙalami shine wanda ake amfani da ink that is tawada wanda yawance ake rubutu da shi a kan allo. Ba da saurin so.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da fatan duka kuna lafiya. Ni mun wajen aikin mu ba a sa uniform amma da duk aikin face employment, employer dina employment dina ana aiki da uniform. Sakamakon kamfani ne kowane rana da uniform ɗin da za ka sa daga Monday har Thursday, inyaso ran Friday za ka sa, eh, personal attire naka kafin traditional attire. To amma yanzu aikin da nake yanzu babu da uniform. Kawai za ka je sin ɗin ka ne, imma corporate, imma normal traditional dress amma dai ba zancen uniform gaskiya za ka sa duk abin da ya maka ne kafito fes fes kuma sometimes aiki da uniform yana ɗan daɗi. A gun aikin ba discrimination, ba a gane mai kuɗi da talaka ba, ba za a gane wannan kaya mai tsada ya sa ko me araha ya sa ba. Duka za ku ga ɗaya ne. Kuma kayanka na gida za su huta. Amma yanzu da muka dena sa uniform, zan je aiki kullum yana cikin sayan kaya. Kullum duk ƙarshen shekara ko kuma idan rabi shekara sai ka yi budgetin kuɗi sama da dubu ɗari kawai na sayan kaya. Saboda karka zo kana sa kaya kala ɗaya. To kayan mu na kudi yanzu a wajen aikin suke mutuwa. Saɓanin da da muke da uniform muna sa uniform mu je aiki, baka man yanzu ba. Allah ya sa mu.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Na danganta ka na da maƙwabta, gaskiya yana da kyau. Ban taɓa yin maƙwabci ko wani maƙwabta damu ba mashiri ba. Saboda ni har ga Allah, Allah ya kawo min wani hali ko ya ka ke, zan iya, zan iya haƙuri in zauna da kai. Duk yanayin yanda ka ke, toko da raina ya ɓaci ba zan nuna ba haka zan shanye. Na sanshi zama na lokaci ne, duk yanda takama zai wuce. To, balle kuma har ga Allah ni da maƙwabci na ba ni da, ba ni da wani matsala. Kullum muna cika mutan ta juna kuma abun ɗaɗin ɗaɗawa ba mai shiga harƙa wani. Ko wa harƙan gabansa yake yi, ba shi da damuwa. Ni ma harƙan gabana nake yi, shi ma harƙan gabanshi yake yi. Haka ma matan shi da matana. Sai dai ko wani lokaci ya kama ko wasu itani amma ba wani hayani ya tsakanin su. Kamar yadda nake zaune dashi lafiya, haka su ma suke zaune lafiya. Haka ma yara, su ma ba wani matsala. To, saɓanin wasu, duk kusan ku da maƙwabci, ɗinga baki shi har faɗa, ka ji ma wani baya kulawa ni. To, ni ahakan ma har mamakin abun na ke yi. To, Allah shi kyauta. Allah ya haɗa mu da maƙwabta na gari.

Assalamu'alaikum warahmatullah. Wanki ina amfani da omo da kuma sabulu na kamfanin viva. To sannan a wajen wanka ina amfani da sabulu ko da ko na Siri ko kuma sabulun Eva da suna cika amfani. Sakamakon suna da ƙamshi su mai daɗi ko suna da daɗin wanka. To wani lokaci kuma a cikin zafi ina amfani da sabulun Dettol cool, wanda in ka ji shi za ka ɗan ji kana jin sanyi a jikinka. Za ka ji iska na shiga jinkin ka ko ta ina da shi ba. Shi wanka da sabulu abu ne mai kyau. In kana amfani da sabulu to yana ƙonki infection, duwan cututtuka. Ɓara ma in kana amfani da medicated soap, duwan cututtuka. Kai kanka za ka ji ma daɗin jikinka. To za ka ji jikinka akwai canji, akwai bambanci. Ba kamar wanda dai ya watsa ruwa ba ko kuma in ka je ka yi wanka da sabulu bai arraha ba da ka taba jinnadi ba.

Assalamualaikum warahmatullahi. Ai, ita waya yanzu ita ce abokin rayuwa a gare mu. Kana tashi da safe, ita zaka fara dubawa. Abin da alamn nema zai tashe ka, kuma alam din daga wayan yake. To, abun da za ka fara yi, kan ma ka yi komai, za ka je ka kashe alam din ne ka samu ka tashi. To, kana dawowa kuma da wayan za ka haska ka kunna wuta. Ka je toilet ka dawo, in ka je ka yi sallah, ka gama da halin wanka, in tuntuɓe zai dawo sil, ya ƙara hunciya, sai ya danna wayan. Sannan kuma kana farkawa, sai ka duba wayan ka karfe nawa ne. To, Akalla, gaskiya ina amfani da waya sosai. Ina amfani da waya, Akallah, kai indema bacci nake ko kuma, wana aiki yare kine ne, to bana iya awa ɗaya ban danna waya ba. Wane lokacin cikin minti biyar zan duba wayan ko na bar kunna data ba. Zan duba ko sako ya shigo ko Gira ya shigo. Yanzu kusan kuwa ya ina yiwanta nawa kan waya.

Assalamu alaikum, warahmatullah yana yin cin abinci-- yana ficin abinci da cokali a ko da yaushe, ko dama tuwo ne, da cokali nake amfani in ba da hannu ba. Amma wani lokacin takan iya kama wa inji abinci da hannu, amma gaskiya yana wahala. Yawanci nafi son in abun abun marmari ne in mayar in cishi da hannu. Amma in dai abinci ne, me suna abinci, nafi de amfani da cokali. Yafii min dadi amfani, ba kaman fork ba. Ba ka-- sai dai ko wani lokaci muna amfani da ko fork. In kuma abin kwaɗayi, maybe ko soya, ko doya, aka soya ko dankali haka, to shine muke iya cin shi da hannu. Shi wannan ba matsala.

Assalamualaikum warahmatullah. Shi ina dafa abinci, ina iya dafa abinci sosai sosai. Abinci kala kala ina iya dafawa amma na fi iya dafa shinkafa. Ko kuma ice ina fi son dafa shinkafa. Sakamakon ita tana sokin sha'ni. Amma har tuwo har miya ina iya yi. Ina iya yin jalof, ina iya soya doya, ina iya dafa indomi. Abubuwa da dama dai na dafe dafe. Ina iya sarrfasu in zo na in dafa. Kuma yana yin daɗi har idan mai ɗaki na mata nama wani na dafa abinci wani lokacin tana cin, ta ce yayi daɗi ko kuma watanan ko za ta shigo wanka ta ce in duba mata, ita ta ɗora miya a kan wuta. To sai sai yayi daɗi. To wataran yanda yanayin yanda nake girki daban, yanayin yanda take girki daban. Har muyi ta mafada kada ka zaba haka ki zaba haka za ka yi. To ni kuma sai in ga dubbata lokaci ne gwara ko in yi yanda na saba ko kuma in yi yanda ita na jin ya fi min sauƙi. Sai shi ayi daɗin abu ka zaba dai fito ba ko kanshin abu ka zaba dai fito ba. To ni kuma damuwa na ba wai kanshin bane just ko in girka in ci ko in ci ina ciya min daɗi shi ke nan. Banda mu da kanshin abu ka zaya fito ko ka dai fito ba.